Eh tabbas ina sayan kaya a yanar gizo sosai. Don gaskiya a wannan shekarai kayan da na saya ta hanyar yanar gizo sun kai kayan kamar irin miliyan uku da wani abu. A da lokacin kafin mu waye da irin kaman siyan kaya a yanar gizo, muna ba da wa ne ana siyo mana kaya a Kano. To kuma, saboda irin matsalolin da ake samu yau da gobe, yau da kullum a kamar siyayya wanda muke ba da a sawo mana anan sai muka yanke shawarar cewa gwamma mu inga siyan kayan mu a yanar gizo. Akwai wani kamfani mai suna Temu, mun yi kasuwanci da su mara adadi gaskiya. Mun sai da, sun, mun sun saida mana kaya mun saida masu kayayyakin su suma gaskiya sosai. Kuma kamfanin gaskiya suna mana abun daya kamata. Kaya ba su taɓa wuce adadin lokacin da muke tsammani ba. Hakan shine yake kara bamu ƙwarin gwiwa cewa to gaskiya ba muda matsala a ko wane irin lokaci muna iya saisaiyan kaya. Yanzu haka wannan satin da kayan mu sun i da ƙarewa zan ƙara tura masu kawai account number, idan ya sa kuɗin sai in tura masu. Saboda su dai ba su san ni ba kai suka sani a cikin ko a haka ba.